Kai, hmm giskeya ne, hm bana, bana yi abuna kuki kuki ba wallahi. Den sake hari den peta, den peta a can. Bani de, bani de abu den ce ka bere yayi ba wallahi bere yayi ba wallahi giskeya. Ina so, ina so yi abu wallahi den yi shi ba abu den ce den je dau ba den je dau ba wallahi na harin ce den sake na a cike den yi shi. Wallahi bani de lokaci den je, den je, je to bara ina yi abuna can ba wallahi, wallahi bani de lokaci ba. Idan shiga, den shiga, bari den shiga ba bari den shiga ba. Idan zama, den zama, bari den zama ba bari den zama ba. Bani de lokaci den, den, den waste ba wallahi bani de lokaci ba. Ko daya bani de shi ba. To idan, idan ka yi abun to da ka yi abun wallahi kai.

Gaskiya ni bara shi yana da irin kai, da irin komai ba wallahi gani yana gani ne, bari in yi abun ce ba wallahi. Babu daka ce, daka ce ka dau ba wallahi. Akwai kaɗai lokaci, akwai kaɗai lokaci. Da kana so yi, da kin cike to yahu wancan ruwan kaba, ruwan komai ba wallahi, wallahi babu daka ce a, a bari ka yi haka ba. To da ka yi, to ka yi bari ka yi ba to ka bashi haka. Ni bana yi lokacin da in ce, da in ce mutum kai, ka yi an kuri, ka yi an kuri. Mu wuta haka ba wallahi bana yi lokacin ce shi ba. Kuma akwai wani lokacin ce shi wallahi dan hi gaskiya bari in yi ba gaskiya bari yi ba. Kuma mutane basu sani ni ba. Da kana, kana so shirya abun ka yi shi bari ka yi shi ba ka bashi. To yaya da kana, kana so kana ba mutum damuwa wallahi bari ka sayo nawa ka kaiwa.

Gaskiya ni bana so kasuwanci ba, bana yi shi ba. A bu na gaske mana. Wallahi idan in yi shi ba, banida shi ba. To bana so, bana so, bana so, bana so yi shi ba wallahi gaskiya ne. Ina so yi abun da in yi abun da zuciya na ba, ba abun da ka ce, kaya da ka yi shi haka, da ka yi shi haka, da ka yi shi haka, da ka yi shi haka. To daga na idan daga da daga da daga da to da ka yi shi, da ka yi shi, ba da ka yi shi ba ka bai shi haka. Maka na so bamu tunda dogon dogon aiki to ni bai san abun da in yi an taɓa yi ba wallahi gaskiya ne. Bai san shi ba wallahi da ka faɗa mun to da ka yi a faɗa mun ba to ka wuta abu naka. Ba zan da lokaci den ce kai ina so yi abu wancan, ina so yi abu wancan, ina so yi abu wancan ba. Ban da lokacin shi ba wallahi ni gaskiya ne bana so kasuwanci ba wallahi.